Takalmin kamar irin slippers shine na cika so ko kuma irin peka. Irin wayannan takalma shine na cika so in sa a kafa na. Takalmin da ba zai masa mini ba. Zan iya biya bukata na ko ta wani irin.

“I ina sanya bel kullum a wando na don gudun kar wandon ya dinga fadiwa. Kusan ko wane wando idan na sa ina sanya bel gare shi. Domin idan ban yi haka ba yawancin wandunan da nake amfani da shi suna da ɗan girma. Konkosom na da girma shi yasa ina sanya bel ina.”

Ai ina iya tafiya kamar kilomita arba'in da biyar zuwa hamsin a ƙafa, domin can baya na yi fiye da haka ma. Ma wannan salansiyon da nake amfani da shi. Na je wajaje da yawa kuma gaskiya kilomitan da na yi tafiya ya fi arba'in da biyun da na ce ma.

Wato idan na gaji wajen ayyukan da nake cikin kullum, shi kan sa in nema izinin hutu ko hutawa. Idan kuma ina aiki ne a ma'aikata ko a ofishi, ina iya rubuta ma shugabana cewa gaskiya wannan karon ina buƙatan hutu. Yanayin da nake neman izinin hutu kenan.

Wajen amfani da app don sakonni, ina amfani da ita Twitter ko kuma WhatsApp, da kuma ina amfani da messenger daga wayana duk yanayin da ta taso idan zan tura sako. Babu ma kamar WhatsApp don ina amfani da shi kusan kullum. Ina amfani da shi wajen tura sakonni sosai.

Wato yanayin ɗakin da nake fi so ɗakin kwanciya kuma yana nan dai ba zafi a cikinsa. Ina yawan son ɗakin kwanciya wato bedroom kenan. Kuma yana nan ba tare da zafi ko masuwa sosai ba. Irin ɗakin da nake so kenan.

Watau abu na farko da nake yi duk lokacin da na isa ofis shine zan tabbatar cewa na share ofis ɗin kuma na jera komai da ya kamata a ofis. Bayan haka wani sa'a ina iya in fara da addu'a domin Allah ya bishe ni da duk abubuwan da zan yi a wannan ranan. Sannan idan na gama duk wani aikin da ban gama ba jiya duk zan sa a gaba na in ƙarasar ko in idar da shi. Sannan idan akwai wani baƙon da zai zo mun, ƙofana na nan buɗe domin kowa da kowa.

Wato duk lokacin da babu wutan lantarki, mafi dama abubuwan da nake yi shine ina aiki da waya ina idan akwai wuta a wayana. In je yanar gizo kuma wani sa'a ina amfani da wayan in karanta jaridu ko kuma in karanta duk wani littafin da nake da shi a cikin waya wanda yake kama zuciyata.

Idan zan dafa ƙwai, abu na farko da nake yi shine, idan na haɗa wutan, sai in sa ruwa cikin tukunya in bar shi zuwa wa yansu mintoci. Da zarar wannan ruwan ya fara tausa, sai in sa ƙwaina a cikin wannan ruwan. Zuwa nan da minti goma, sha biyar ko minti talatin zan saurara. In ya fara tausa, wannan lokacin na tabbata cewa ƙwaina ya gaya nuna can sai in so-- sai in saukar da shi.

Kwarai ma sosai ina iya rera waƙa. Ni na ɗauke kaina kamar mawaki ne domin ina yawan son yin waƙoƙi sosai duk lokacin da ina zaune ni kaɗai. Ko kuma in fara buga waƙoƙin da ke cikin waya dina. Ta wannan hanya ni ma sai inbi ina rera waƙan da yake wannan waya dina. Na iya waƙa sosai kwarai da aniya. Waɗansu waƙe-waƙen Hausa ma na iya irin tasu Jamilu duk na iya.

Lallai kuwa ina cin tafarnuwa. Ai tafarnuwa tana nan kamar ma albasa ce. Idan na dafa jam miya ko stew ina yawan sa tafarnuwa. Wani lokaci ko wani sa'a ina haɗe shi haka domin amfani domin sanyi. Gaskiya ina cin tafarnuwa. Ko da yake tafarnuwa yanzu yana nan da sada ne a kasuwa amma idan na samu, na sa cikin abinci yana taimaka sosai domin maganin sanyi ne tafarnuwa.

Malamin da na fi so shi ne malamin addini, domin yana koya mun yadda zan yi hulɗa da jama'a da kuma yadda zan zamantakewa da jama'a. Malamin addini na nuna min yanayin zaman rayuwa da duk wanda zan yi. Malamin addini yana sa ni in tuna cewa fa ai akwai Allah. Duk abin da zan yi, in ƙwallafa zuciya na ga Allah kuma duk wani abin da zan samu ko abin da zan nema a duniyan nan, Allah ne kaɗai zai iya bani.

Ai na fi kuzari da yamma. Domin da safe gaskiya bana cika samun ƙarfin jiki ko yin kuzari kamar da yamma. Don kafin yamma na samu na yi wa ƴansu ayuka wanda zai tamb da jikina in samu kuzari sosai. Gaskiya da yamma nake yawan samun kuzari. Yamma ne kuma ina samu in motsa, in je wurare daban daban. Ina samun ƙarfin jiki da kuzari da yamma ne mafi matuƙa.

Kwarai ma sosai ina kunna sadarwar apps kamar irin ta Twitter da WhatsApp. Ina kunna sanarwar domin in samu sako daga jama'ana waɗanda muke hulɗa da su sosai, da kuma wayansu sakonnin da mai yiwa in ban shirya ko na shiga wannan ranar gizon ba za a turo mini. Shi ya sa ina sa wannan sanarwar.

Anguwan mu ba birni ba ce, kauye ce amma muna da zamantakewa sosai da jama'a. Muna da kuma wutan lantarki, muna da ruwa. Sannan gaskiya akwai zaman lafiya ba tashin hankali. Ba mu da wannan irin harkan sace sace kusa da mu. Muna dai irin zaman tsintsiya ɗaurin ka ɗaya. Kowa yana kula da ɗan uwansa irin zaman da muke a unguwar ɗin namu kenan.

Kowace ranar Juma'a ce nake zuwa kasuwa domin ranar kasuwar garin da nake kenan. In na je in yi sayayya, sai in jira ranar kasuwa kamar ranar Juma'a wato rana kama ta yau kenan. In je in yi wasu shefenai na domin ina samu kayayyaki da sauƙi. Wani sa'a amma ni da abokina za mu je mu shirya na musamman mu je mu yi wannan shefenan. Gaskiya ranar Juma'a nake yawan zuwan kasuwa.

Eh gaskiya ina jurewa barkono mai yaji don ina ma dafa abinci da shi ko in dafa miyan stew da shi. Idan ma na je siyan kose ina yawance musu su sami barkono mai yaji sosai domin ina yawan jurewa. Kamar wannan karon da ana sanyi a nan garin da nake, nan Samaru a Zariya. Duk inda na je ana saida barkono ko yaji ina sa su sa mini sosai domin yana ba ni armashin cin abin da na siya din.

A gaskiya akwai mutunci sosai tsakanina da shugaban aiki dina. Dangantakar mu gaskiya mai kyau ce. Mutumi ne wanda bai da matsala. Duk lokacin da nake da wata bukata idan dai naje wajen shi na kai kukana yana yawan jina, yana saurare ni sosai. Ba mu da matsala sosai. Sai dai ban samu zuwa ganin shi in kai kuke kukena ba. Duk wani matsalan da nake da shi yana nan daren ya saurare ni. Mutumi ne nagari sosai.

Eh lallai kuwa ina son ɗakina yayi haske domin ina yawan sa blob wanda yana haskaka kowane lungu cikin ɗakina, sai dai idan zan yi barci shine mai yiwuwa ina kashe wuta amma in ba haka ba ɗakina kullum a haske yake ko da safe ko da rana ko can cikin dare. Idan dai ina nan ban yi barci ba sai na tabbata cewa ko'ina yana da haske in ban da matsala amma idan zan yi barci a wannan karon shine zan kashe wutan ɗin in yi barci in ba haka ba bana iya barci a ƙarƙashin haske.

A ai gaskiya bana son cin abinci kan titi, domin wannan ba al'adarmu ba, ba girma ta face ba ce. Tun ina ƙarami an koya mun idan zan ci abinci in je in nema wurin in zanna ko lungu. Amma cin abinci a titi ai kamar tashanci ne, gaskiya ban iya. In zan ci abinci zan je nema wurin zanna kimsa hankalina in ci amma ba kuma a kan titi ba.

Ai miya da zafi ya fi daɗi, shi ya sa ina yawan son miya da zafi fiye da sanyi. Kaman wannan karon da ma ana sanyi a nan Za-Zariya, ai idan na ci miya da sanyi ba zai mun daɗi kaman miya mai zafi ko kuma daɗimi ba. So gaskiya na fi son miya mai zafi sosai, shi ya fi bada ma'ana.

Mafi mafi, mafi muhimmanci cikin abokantaka babu kamar mutunta juna. Abokai na duk muna mutunta junanmu sosai domin mun fahimci cewa babu abun da ya fi mafi muhimmanci cikin wannan abokantaka. Ina mutunta su, suna mutunta ni. Gaskiya akwai mutunci tsakaninmu sosai. Ba wanda yake so ya ci zarafin ɗan uwansa.

A'a lallai kuwa muna da fanka a ɗaki. Muna da fanka kuma duk wani yanayin da ake zafi muna amfani da wannan fanka domin rage wannan zafin. Amma lokacin sanyi bamu cika amfani da shi domin sanyi. Muna da wannan silin fan a ɗaki sosai gaskiya kuma yana mana amfani. Babu kamar lokacin zafi idan muna amfani da shi sosai.

Gaskiya ban da matsala da makwabtana sosai, dan muna ma'amala sosai da su. Ba tashin hankali. Tsakani na da su akwai zamantakewa sosai, akwai mutunci, ba tashin hankali. Muna kaunan junan mu kuma duka muna ma ganin ju-junan mu kaman iyali daya muke. Ba mu da matsala.

Lallai kuwa ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta dina. Domin in ban samu yin haka ba, in suka tsufa bana samu sabbin abubuwan da yake faruwa a ranar gizo. Shi ya sa, da kuma kwamfuta din ba zai samu yi amfani da yi kamata ba. Shi ya sa ina sabunta shire-shiren cikin kwamfuta dina sosai.

Gaskiya ban san me ya faru ba rubutuna bai da kyau can. Mutum kan karanta rubutuna amma bai da wannan kyau wanda idan ka gan za ka ce aaaa lalle wannan rubutun ya yi kyau. Amma dai idan ka gan da ido kana iya ka fahimta ka karanta wannan rubutun sosai. Me yiwuwa ban samu zarrafi in samu in koyi rubutu yanda ya kamata ba. Amma wai don kyau ido rubutuna bata, bata da wannan. Amma kana iya karantawa.

Kwarai ma ina raba wurin da nake a, a ranar gizo, ina raba ma abokanaye na sosai domin mu samu muyi muamala a wannan ya-ranar gizon sosai. Ina raba, ina kawo sabbin jama'a, abokanaye inda muke sabonta abokantakanmu sosai, mu tattauna harkokin siyasa, mu tattauna harkokin aure da makamantansu.

Dubu biyu nake biya a wata kuɗin lantarki. Wannan dubu biyu ɗin gaskiya wani sa'an ina iya amfani har wata ya ƙare, wani kuma sa'an kuma baya kai ni har ƙarshen wata. Sai in biya ma fiye da wannan dubu biyu ɗin. Amma gaskiya idan ina gida dim dim dim a wata dubu biyu ɗin nan wani lokaci yana ƙarewa kafin wata ya ƙare.

Allai ba shakka kafin in kwanta ko in kwana ina karatu. Ina ɗan bincike nan cikin waya in gan yanar gizo ko kuma takaddun da nake da shi. A ranan, yanar gizo ina karanta su ko kuma in dubi lababbaru game da siyasa ta kasaɗina. Ina duba hakan kafin nan in kwanta in Allah yadda.

Eh ina sa turare amma gaskiya ba kullum ba ne. Don akwai wani yanayin da nake ciki da ba sai dole na sa wannan turaren ba. Nayi wanka na yanda ya kamata bukata ta ta biya. Amma gaskiya idan akwai babban taruwa ko kuma inda zan je zan jima wannan lokaci ina iya sa turare. Amma gaskiya ba, ba kullum ba ne nake sa turare ba. Jifa jifa nake sawa.

Ina iya busa saki. Wani lokacin da matangaya na matan kaɗa nake busa saki ko kuma in yi da bakina. Ina iya busa saki sosai da muna amfani da shi ta wajen yin gwate, gwaten shinkafa ko gwaten ganye. A can na, na koya busa saki. Gaskiya na iya busa saki sosai ba, ba karya.

Ina koyan fasaha sabo ta wajen kallon koyon a YouTube ko kuma in je irin ta Twitter in je in ga yadda an koyan dashi. Sannan idan na koya in a YouTube ne, sai in ɗauko wannan bidiyon in sa a wayana jifa jifa ina koya a hankali a hankali. Haka nake koyan fasaha sabo.

Ya'yan itacen mangwaro na fi so. Don a nan muna samun itacen mangwaro sosai, gaskiya kuma suna ba da ƴaƴa sosai. Muka tashi cin wannan ya'yan itacen mangwaron muna ci sosai kuma tana ba mu amfani a jikinmu sosai. An ba mu shawara cewa mu ci sosai shiyasa ni a nan ma ba na wasa gaskiya idan na samu ya'yan itacen mangwaro ina cin shi sosai.

Muce kaman karfe bakwai zuwa takwas ta safiya Allah yayarda nake fara aiki kullum. Domin kafin wannan lokacin nayi aikin motsa jiki inada wannan kuzari sosai na duk abun da zan yi. So daga bakwai zuwa takwas na safe nafara aiki. Duk wani aikin da ke gabana a wannan lokaci na riga na fara.

Na fi son zama a ƙauye fiye da birni. Domin a ƙauye za ka samu asalin zamantakewa. Kowa yana kula da ɗan uwansa ba kamar birnin da za ka je ba wanda yake kula da kai, kowa na zamansa ba. Amma zama ta tsintsiyar ɗaurinki ɗaya sai a ƙauye. A can kowa na kula da ɗawansa. Za a tashi da safe, a yi hulɗa da rana na hulɗa. A cikin dare za ka samu jama'a. Kowa ana son juna sosai.